Kana ba da shawara a aiki? Lalai kuwa tabbas ina bada shawara a wurin aiki. Ah, so dayawa idan muka fita wurin aiki mukan, ah, haɗa taro haka na gaggawa musamman kaman dai mu shiga, ah, mu fara aiki. Muna taro duk safiya, a nan kowa zai faɗi albarkacin bakinsa sannan a ji shawarwari na mutane da dama. Idan kana da shawar-shawara wadda ta danganci, ah, warwaran ta danganci gurin aiki zaka bada naka shawara ko kuma gudunmawa na abubuwan da kake gani yakamata a kawo ko a sas-assasa na ci gaba. To waɗannan shawarwari su ne za'a haɗa su wuri guda domin a tantance wanne ne ya fi ko kuma yakamata a ɗauka a wannan lokaci. Shawara yana da muhimmanci sosai a wurin aiki.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh lallai na yi tara tsabar kuɗi da a lokacin da shekara biyu da suka wuce da aka zo da wani tsari wanda ake ce ma cashless policy a wannan ƙasarta mu. Ah, kamin a zo da wanga dokana cashless policy na yi lokacin da nake tara tsabar kuɗi amma suna da wahala ah, wato tara su cikin aljihu kai tayawo da su a wannan lokacin. To amma daga baya da aka zo da wanga tsari na cashless ɗin sai na dawo na saba da tura kuɗi ta waya ba tare da sai in je ma in yi sayayya a kasuwa ko kuma a shaguna in da ake sayar da kayayyaki, kayayyaki. Em, yi cinikin abu sai in tura kuɗi ta waya ba tare da na fitar da wani tsabar kuɗi na biya da sunan kashewa ba. Lallai tabbas na yi tara tsabar kuɗi. Kuma ko yanzu ɗin ma nakan tara akwai wani lokacin nakan tara wanda dai a gida zan ajiye tayadda misali koda da daddare haka ko kuma zan je inda babu sabis ko network haka to ina iya in ɗan fitar da wani abu domin duk lokacin da na kai irin wanga wuraren da na san babu network ko sabis sai na fitar da tsabar kuɗi in biya duk abin da nake son na biya domin na biya buƙata na. Lallai ina tara tsabar kuɗi.

Menene abin sha, umm, da ka fi so? Abin sha da na fi so shine babu kamar, ah, coke. Ina son coke sosai. Sannan kuma bayan coke akwai, ah, Ferooz. Ina son Ferooz sosai. Ah, inna kuma irin energy drink haka da ke sa mutum ya ɗan samu kafin jiki a wurin aiki. Ah, Xaga Dat Energy Drink wanda yana da haɗi da Maltina. Gaskiya sune abin sha da na fi so. Yauwa sai kuma ruwa, ruwa na roba. Shi ma ina, ina bala'in, ah, son ruwan roba sosai.

A'a tambaya ita ce kana jin tsoron kwari? Lallai akwai kwari da nake jin tsoro. Akwai waɗanda kuma bana jin tsoro saboda na san ba su da illa ga garkuwan jikin mutum ko kuma mutane. A'a kwari irin su cinnaka, ina jin tsoron cinnaka sosai. Ina jin tsoron, aah kamar irin yanar gizo haka ina tsoron shi saboda illan da yake wa jikin mutum da garkuwan jikin mutum. Ina tsoron shi ƙwarai. Sai kuma aah fara. Ko da ke kwa aah fara kala kala ne. Yawa musamman da akwai wanda ake ci akwai wanda ba a ci. So a cikin aah a cikin nau'ukan fara irin wanda ke cutar da mutane waɗanda sun cije ka suna iya saka maka ƙuraje ko wasu abubuwa gaskiya ina tsoron su sosai. Amma irin kiyashi, kyankyaso, duk ban cika tsoron su ba. Ba ni tsoron wannan. Waɗanda na fi tsoro gaskiya sune cinnaka da ns lissafo. Aah irin fara masu cizo waɗanda da sun cije ka jikinka na ke canza yanayi da sauransu. Ina tsoron su matuƙa ƙwarai sosai.